Eh gaskiya ina bin ka'idojin aiki sosai ma da sosai, saboda a rayuwar nan kana aiki ba ka bin ka'idoji ka ga za ka yi ta samun matsala kenan ko ba haka ba.

Kai dole mutum ya rufe baki lokacin hamma in ba haka ba wani abu sai ya fada ma. Kuma ɗabi'a ce mai kyau ma a musulunci ma idan kana hamma ka buɗe baki ka sa bakinka ka rufe. Wannan shi ne insha Allah.

Eh gaskiya yadda nake shirya ayyuka? Hmm gaskiya yadda nake shirya ayyukana yana tsawa in duba in ga ya kamata a yi su ne. Sannan ta yaya za su fi ma mutane sauƙi wayanda za mu yi aikin tare da su don ni kaina. Da yanayin yadda za mu yi kosin kuɗin da za mu kashe ko wane abu. Duka dai ina yin wannan abun gaskiya shine gaskiya.

Gaskiya yadda nake kula da gashin, gashin, gashin, gashin ku, gashina ko gashin ku? Eh to yadda dai nake kula da kashe, gashina, ina kula da shi ta hanyar wanke wa da shafa mai maye-maye in sha Allahu. Shi ne abubuwan dai da muke yi, abubuwan da na san ba zai ban matsala ba. Ina yi lahiya lau babu matsala in sha Allahu. Kuma yana da kyau dama mutum ya riƙa gyara gashinshi ai da sauran su saboda tsabta musamman ma in kana ajiye su ma.

A'a murya ta tana da ƙarfi sosai. Kai baka ji yadda muke magana da kai ba ma yanzu. A ɗaki nike amma a hankali nike ma magana nan wajen. Ina murya sosai, ina da murya Alhamdulillah. Ai namiji ne ni amma duk da dai, eh kana da gaskiya akwai mazan da zaka ji muryar su ma kaban na mata. Suna yi a hankali a hankali ba ƙarfi sosai. Amma ni gaskiya da ka ji murya ta ka san namiji ne Alhamdulillah. Ba a maganar wai in tsaya, ina wani laɓa laɓa ko wani abu.

Ina son launin fari da baƙi gaskiya. Gaskiya ina son launi na fari da baƙi. Ina son fari, baƙi, blue, black duka dai da dai sauransu. Akwai launuka da dama da nake so gaskiya. Kaloli, da dama ina son baƙi, ina son fari, ina son blue, black. Ina son sky blue. Amma dai wa'inda na fi so gaskiya fari da baƙi ne. Su ne launukan da na fi so ko a kaya gaskiya. Na fi son su sosai.

Gaskiya bana son wajaje masu hayaniya. Irin wajajen da nake bukata in ba hayaniyan ne, na fi son irin lambu inda za ka ji shi tsit in ba kukan tsuntsaye ba, ba abun da za ka ragaji. To ka ga wannan shi kan shi yana ɗebe kewa, za ka ji daɗin shi da sauransu. Ma dai hayaniya ta mutane, ababen hawa wannan hayaniya in ba ta kama dole ba mutum sai ya je. Gaskiya ba wani abun so ba ne. Ko wani abu gaskiya shine abun da gaskiya bana son hayaniya na mutane sosai.

Eh ina duba mana da scanner ake duba. Ina da scanner wanda zan iya duba QR code. Mun ga bayanai ne a ciki, lambobi ne a ciki, mene ne a ciki. PIN code ne a ciki da sauransu, kuma dai mene ne. Eh ina duba wannan ba matsala bane ba. Na san ta yanda zan duba. In ma nuna ma wani zan iya na, san yanda zan nuna mai. I ma wani security ne a ciki na san yadda zan gano shi.

Lokacin shekara da na fi so, shekara kakefi so, gaskiya lokacin birthday na, na fi so in ya zagayo zan tuna cewa yanzu na kai shekara kaza. Lokacin birthday na ne shekarar.

Eh mana ba dole mutum ya cire takalmi a gida ba in za ka shiga ɗaki ana cirewa. Haka cire takalma a gida. Bayan na cire takalma a gida, in shiga ɗaki amma a tsakanin gida ina amfani da kaya na.

Eh, ta yanda nake kammala aiki ina farawa da wuri ne. Na fara da wuri in sha Allah zuwa lokacin da zan bukaci na tashi za ha gani ɗan ya aiki yadda ya kamata.

Gaskiya ina yi musu sau bi-biyu ne, eh nayi wa ɗauraya. Eh zan wanke so ɗayan wanke so biyu sai nayi ɗauraya na shanye.

Eh, ta yadda na ke gaisa mutane ina mika musu hannu mu gaisa, ina kwanan ka ko ina gajiya? An yini lafiya, ya kake kaza da kaza, sallama alaikum da sauransu.

A madubi, madubi irin na bango da duba fuska guda ɗaya ne kawai babba bango, kowa in zai shirya zai zo ya duba.

Account na canja masa security kuma ida an canja security 24 hours yake aiki. Jiya ya turo za ai a yabo sun bar 24 hours yanzu ya canja security 24 hours. Yari ke account dalla, ya je ya arziki da account ɗin.